Bokati da muna da shi a gida muna da su da yawa. Akwai na cikin bayan gida, akwai kuma wanda muna wanki da su a waje irin na roban fenti. To na irin na roban fentin nan su ne manya manya karafuna. Kuma muna cika amfani da su. Musa ruwa a ciki in muna ɗauraya, sannan immun gama mu je mu shanya. To bokati dai muna da su da yawa. Don akwai mutane da yawa a gidanmu. Da shike za a iya samu mutane biyu suna wanki a rana ɗaya.

Eh to, ban dai taɓa sayan kaya a yanar gizo ba. Na kusan saya sau ɗaya dai aa, Jumia, na kusan sayan, eh, abin guga, dutsen guga. Amma da shike, na zo na samu shago a kusa da gida da na saya. Ban zo na ƙara saya ba. Ban dai taɓa sayan abu a yanar gizo ba amma na kusa.

Damuwa a aiki ba a iya hanawa. Yana zuwa ta hanyoyi da yawa ta samun damuwa, da salon ƴan ofishin, da samun damuwa da wanda ke sama dani. Amma yanda ina magancewa ta magana da wanda muka samu damuwa ɗin da su ne. Zanje in same su ayi magana da hankali domin a sasanta a cikin lafiya. Dan innba ta hakan ɗin ba, bara a ƙare lafiya ba. Amma dan a ƙare lafiya kuma aiki kar a samu damuwa a wajen aiki ɗin kuma a ƙara maimaitawa sai a samu a magance ta magana da wanda ka samu damuwa da shi. Haka dai ina magance damuwa a aiki.

To dai jadawalin aikinmu yana nan de daga rana Litinin zuwa ranan Juma'a akwai aiki. Amma ranar Juma'a dinnan in an je ba a daɗewa domin lokacin sallah karfe ɗaya da rabi. Amma daga Litinin ɗinnan zuwa har Alhamis ana zuwa karfe takwas sannan a tashi karfe huɗu an dawo gida. Jadawalin aikin gaskiya wataran a samun matsala domin ba hutu. Ana wahalan samun hutu in an, an, ce zuwa Asabar da Lahadi ana samu a ɗan huta kuma hakaɗin ma ba hutun baya isa amma dai ana maneji de hakaɗin.

To, me nake yi don ƙara aiki ni manoma ne, ban da aikin gwamnati. Ina da gona kuma ina da kaji a gida. Ina ajiye haka ɗin domin in ɗan samun ƙarin kuɗi don aikin gwamnati baya ba da isasshen kuɗi ba isasshen fita, sai an haɗa haka ɗin a haɗa da wani. To ni manoma ne.

Ina son zama kusa da taga sosai. Don inda nake zama ta arewa akwai zafi sosai. Gaskiya ana zufa. Se kullum dai ina ta ɗaki ko de ta falo ko a ofishin ina kullum dai ina zama kusa da taga domin zafin kar inyi zufa da yawa. Duk da zama kusa da taga ɗin ma sai na ta share zufa da ɗan handkerchief ko da ɗan summa. Amma zama kusa da taga ɗin yana taimako sosai don iska na shigowa na hura mutum sosai.

A duniya akwai kayan marmari daban daban. Ko a duniya ɗin ma, a ƙasashe akwai kayan marmari daban daban na ƙasashe. To a ƙasan Najeriya kayan marmari da aka fi gani sune: akwai ayaba, akwai abarba, akwai su lemu to da dai sauransu da yawa. Ni dai kayan marmari da na fi so sune ayaba. Akwai kuma wata milo. Kuma ina son ma apple. Amma dai kayan marmari suna nan daban daban. Kuma ina son shan kayan marmari don muhimmancin shi a cikin jikin mutum. Yanda yana sa, yana ajiye jikin mutum ya zama da kyau kuma yana wanke hanji da kyau. Ina dai son shan kayan marmari.

Eh, kullum a ciki ina kwana domin ina da gida ne kuma a gidan din akwai ɗaki musamman domin na. Da shike akwai zuffa a inda nake amma duk da haka bana son kwana waje don akwai yawan sauro sosai kuma suna cizo sannan za su samu malaria. Amma bana so kwana a waje ko da rana ko da daddare. Dukka kwanciya na a ciki ce. Bana kwanciya a waje amma sai a ciki.

A'a, bana aiki bayan lokaci sai in ya kama dule. Bana son yin haka don gaskiya ina kwaso gajiya sosai a jiki. Kuma in na gaji sosai bana iya ma yin wasu ayyuka na gida. To dai in an tashi aiki, in na iso lokaci na da ya kamata in tashi, ina dai tashi aiki bana bari in ƙara zama a wurin fiye da lokacin da ya kamata in tashi.

Eh ina iya dahuwa sosai. Inda na yi girma dai, mama na ta koya min girki domin ni ne ɗan fari. Da shike ni ne ɗan fari kuma mai bi na ma namiji ne ba mace ce ba. Ta koya min dahuwa, kuma ya min taimako sosai. Da na je makaranta jami'a, ni ina yi ma kaina abinci ba na sayan abinci. Zan saya kayan abinci kawai in haɗa abinci da kaina, in ci in ƙoshi ni da abokina. Amma bana sayan abinci, da kaina ina dafa abinci kuma na iya dafa abinci sosai.

To da farko dai ina iya cajin waya ya kai sau uku har zuwa sau uku a rana. In na samu wuta da safe ina saka caji domin bana bari da daddare ya kwana. Ina sakawa da safe in yayi caji. In nayi amfani da waya sosai zuwa rana ina kara saka caji. Wata rana kuma in bai yi amfani da sosai ba da wayan sosai ba ina iya barin shi sai zuwa yamma kamin in yi barci kamin in kwanta sai in cajin shi.

Eh ina rufe baki lokacin hamma. Yanda dun ina haka ɗin, akwai abun da ya taɓa faruwa da wani yana hamma a anguwanmu sannan sai a garin hamma be rufe baki ba, sai kuɗa ya shiga bakin. To kun ga in an yi hamma, ba'a rufe baki ba sai a dinga la'akari da shi domin ba kyau. Amma ni in ina hamma, na saba na saba da shi. Ina rufe baki domin ma ƙar in yaɗa wani irin ciwo da yake da shi amma sai in rufe baki.

Gaskiya ni bana cika shan ice cream. Ina ga lokacin da na sha ice cream ma ya daɗe. Amma dai irin ice cream da in har na sha ina nema shi ne vanilla. Akwai vanilla flavor sannan akwai strawberry flavor. To su ɗinnan ne dai kullum in na sha ice cream ina nema. Kuma in ina nema ice cream na fi dai so wanda tana cikin roba. Don wanda tana cikin roba ɗin zan iya ajiye shi da kyau a cikin fridge ko ban mashanye ba don yayi sanyi kar dai ya zo ya narke.